Abinda muke ci da safe a kai a kai shine mukan ci ƙosai da akamu. Kowani lokaci da shi muke karyawa da safe da shi muke ci kafin nan lokaci ya wuce zamusha akamu da ƙosai domin akamu da ƙosan ma yananan da sauƙin shi.

Zama a waje da yamma yana da kyau. A wannan lokacin kowa ya dawo daga wajen ayukansa da kasuwanci kuma kowa in anzo an zauna kowa zai bada labarin abubuwan da ya faru a wajen aiki shi a kasuwancin shi da duk abunda ya faru. Kowa zai san labarin kuma kowa zai gane da juna in akwai sabbin abokai da suke wucewa za'a gansu a waje za a yi gaisuwa kafin nan a wuce.

To gaisuwan safe ina kwana lafiya takan gudana da safe in an tashi da safe za a gaishe da jama'ar da aka gani ina kwana lafiya har zuwa ƙarfe sha biyu na rana ana kan gaisuwan ina kwana lafiya domin lokacin daga ƙarfe shida in an tashi bacci safiya ne har zuwa ƙarfe sha biyu na rana za a iya ai ta gaisuwar ina kwana lafiya haka ake gaisawa da safe.

Ina share ɗakina kowane rana da safe. Inna tashi bacci, ina adana ɗaki. Ina share wasu riguna da suke nan, zan naɗe su in ajiye su a cikin akwatina ko a cikin wajen ajiye kaya ko a cikin roba. In kayan nan na da datti, zan adana shi don in ajiye ɗakina da tsabta fes fes.